Eh ina amfani da ruwan rijiya sosai ma kuwa. Saboda hi ruwan rijiya ruwa ne wanda yake fito daga ƙasa. Shikuma duk abin da ya fito daga ƙasa abu ne mai kyau. Kagaruwan rijiya kenan abu ne wanda ake cewa natural da turanci. Abu ne wanda yake samuwa daga ƙasa da karan kansa. Wanda Ubangiji ne ya samar da shi. Ruwa ne tatacce. Ruwan rijiya ruwa ne mai kyau. Duk wani abu da aka haƙo a ƙasa to iya da kyau. Ruwa shi ne ake cewa ruwa, ruwan rijiya ko ruwan birtsatse duk ruwa ne daga ƙasa suke fitowa. Hedai ya danganta ne yanayin launinsu. Wani yakan samu mai daɗi wani kuma mara daɗi amma ina amfani da shi sosai.

Karɓar baƙo abu ne mai kyau mana, amma baƙon ya danganta so da yawa. Yanayin tsaro yanzu na ƙasarmu da kuma yanayin tsaro da yanayin da ake zama yanzu. Amma baƙo ya danganta da yanayin yadda yake, yadda ya zo ma. In baƙon da ka sani ne wanda ya danganci 'yan'uwan ka ko kuma aminin ka ko abokin kasuwancin ka, za ka tare shi daidai yadda za ka kyautata mai ka faranta masa. Amma idan ba ka san mutum bai yazo ma, za ka anshe shi ka mutunta yaga shi kuma ka nemi bayani daga ina ya zo kuma me ya zo yi. Idan ka ga abin da ya zo yayi daidai da abin da kake ganin zai ma daɗi, to sai ka ɗansa. Idan ka ga ya saba da ga yadda ka ga abun zai cutar da kai, to sai ka yi dabarun da za ka yi ka rabu da shi saboda gudun kar ya cutar da kai. Saboda shi wani baƙon, baƙon alheri ne, wani kuma baƙo, baƙo ne mai cutarwa. Don haka baƙo ya danganta kashi kashi ne kuma ya danganta da irin baƙon da ka gake tunanin cewar za ka iya amsa. Misali yanzu mutum kawai ba ɗan'uwan ka ba kowa ba kawai ya zo ma. Ka ga sunan shi baƙo amma kuma baƙo ne da ba ka san sa ba. Don haka dole mutum yai taka tsan-tsan. Ko ɗan'uwan ka ne ya zo a matsayin baƙon ta wanda yake daga nesa tun da ba zuwa ka ga bincika ka tarar da ya yake rayuwar sa a can ba. Kafin dai ka yarda shi ya kamata ka bi a hankali saboda ba ka san me ya kawo shi ba kuma ba ka san da me ya zo ba. Shi ne, ma'anar baƙo shi ne mutumin da kuka jima ba ku haɗu ba, wata rana kuka haɗu da shi, to don haka dole akwai bambancin hali. Shi bai san naka halin ba kai ba ka san nashi ba. Don haka ba za ka saka mai jiki lokaci ɗaya ba saboda rayuwa yanzu ba ta da tabbas. Mutane sun caccanja, babu amana, babu gaskiya. Cin amana ya yi yawa, son dukiya da kuma son arziki don kowace hanya yanzu ya yi yawa. Nan shi ne maganar gaskiya. Baƙo mutum ne mai daɗi, tun balle ace ya zama baƙon kirki.

Shagon da na fiye zuwa shine shagunan da na ke yawan siyan kaya, da nake kasawa a rumfata a kasuwa. Dik rumfar da na san ina siyan kayan da ina siyarwa a kasuwa, to zan je rumfar domin in siyo wasu abubuwan, kuma in tambayi farashin wasu abubuwan. Saboda farashin kasuwa yana hawa yana sauka. Idan ba ka bibiyar kayan da ka ke siyarwa, za ka ke yawan saye da tsada ko kuma za ka ke yawan saida araha. Ma'ana shi ne za ka ke saye da kayan sai ka je siyowa ka tarar tsada ko kuma ka zo kana saida kayan ba ka san kayan ya faɗi ba kuma kayan ya zauna ma a rumfa kuma kana saidawa da tsada. To ita kasuwa tana buƙatar cewar ka dinga tintubar abun da ka ke siya, inda ka ke siyansa. Ina zuwa in siye kaya a duk rumfunan da nake siyan kaya ko da ban je ba, in naga an zo za'a siya kaya da yawa a gi na, kafin na siyar na kan kira inda nake siyarwa in ji domin wasu na zuwa idan sun ji kaya ya ƙara kuɗi, su zo su kwashe ma na ka. To dan haka ita kasuwa dole sai ka bi a hankali. Idan ba haka ba kuma za ka ke yawan asara a cikinta. Tana buƙatar ka dinga tintuba na abokanan harkar, ka na tintubar su ya abubuwan suke. Wannan shi ne iya dama kasuwar ma. Idan ba ka iya ba ko za'a ke yawan zuwa ana saka asara ba abin da ka ke samu sai wahala za ka ke ta yiwa mutane.